To ni dai hannun dama nake amfana da shi. Ina amfani da biyun amma wannan da ya fi mun shi ne hanun ta dama. Amma a ƙafa ni bahago ne a ƙafa amma hannu ina amfani da dama shi yafi mun. Domin tunda ƙaramin yaro na gan a ƙafa bahago nake amfani da shi. Hannu kuma na dama haka Allah ya halicce ni. Wa ina taɓa gan mutum shi dai yana amfani da hannun hannu biyu yanda aka amfani da hannun hagu haka yake amfani da na dama. Kuma in an zo ƙafa kuma sai ka gan wayansun kuma yanda suke amfani da na ƙafa haka nan ne suke amfani da na dama kuma. Kowa na da nashi baza ka iya ce wai wannan dole sai an amfani da wannan ƙafa ko wannan hannu ba. Sai ka gan wani ko ina ya iya, duk wani hannun da aka kawo ya iya. Kuma waƴansu kuma sai ka gan ba su iya wannan ba amma sun iya wannan. Haka Allah ya halicce su. Ba wai mutum za ce wai shi dai dole ne sai ayi amfani da hannu biyu ba. Akwai hannun da ka fi so. Koma a rubutu zaka yi koma a makaranta aka saka aka ce wai ko ya ka zauna ka yi rubutu. Sai ka gan da an baka biro kawai da hannun da ka iya zaka iya amfani da shi. Ai hannun da.